Abin da na ke yi a ƙarshen mako shine ina tsara yadda zan ɗan huta da kuma yadda zan wanke kayana, yadda zan share ɗakina, zan dan rage datti domin tsaftace kaina. To ranar ƙarshen mako ya kasance akwai kwana biyu da ake amfani da su wanda ake yin hutu. Kamar ranar ƙarshen mako wanda ya haɗa da Asabar da Lahadi. To ranar Asabar ranar hutu ce, ranar Lahadi itama ranar hutu ce. To ran Asabar ranar hutu ne wanda Kiristoci su sukan je bautan su a wannan lokaci. Ranar kuma Lahadi ranar hutu ce wacce-- eh ranar Asabar na, na yi kuskure na manta. Ranar Asabar ranar hutu ce wanda Yahudawa suke amfani da ita wajen zuwa wurin bautan su. Ranar kuma Lahadi ita kuma ranar hutu ce wanda Kiristoci suke amfani da ita domin yin bauta in su ka dawo bauta su huta. Mu kuma ya kasance mu musulmai muna amfani da ranar Juma'a ne. To ranar Juma'a a cikin waɗannan ranakun ba a ayyana ta a cikin ranar hutu a gare mu ba. Amma duk da haka ana ba mu lokaci wanda za mu je muyi sallah mu dawo. Ya kasance idan ka je aiki ka dawo ko kuma idan ka je sallar Juma'a ka dawo, za ka dawo har sai lokacin tashi aiki yayi sannan ka ci gaba da aiki. Domin ta kasance ranar Juma'a ba ta daga cikin ranar ƙarshen mako. To mu muna aiki a wannan ranar sannan kuma ita ce ranar da muke gudanar da ibadan mu. To amma a wannan lokacin eh wannan ranar ƙarshen mako wanda ya haɗa Asabar da Lahadi wanda Asabar Yahudawa suke amfani da ita Lahadi kuma su Kiristoci suke amfani da ita. To mu kuma kaga babu wani bauta da muke yi na abuna musamman a waɗannan ranaku. To ya kasance muna yin amfani da su wajen da za mu tsara hutun mu da nan sannan kuma idan muna da wasu ayyuka mudan ɗan rarrage shi ma sannan kuma mu yi amfani da in muna da wannan ranar in muna da wata ziyara da za mu yi, mu ziyarci 'yan uwa da abokan arziki. To ranar ƙarshen mako rana ce wacce take zuwa da ranar hutu wacce ko kana da masoyiya ita ma tana so ta gan ka ko kuma ba ta samun ganin ka sosai. To a cikin wannan ranar, ranaku na ƙarshen mako za ka iya ware ranakun ka yi amfani da su wanda za ku je ku dinga haduwa da juna ko kuma ka ware wata rana ɗaya wanda za ka je ku tattauna da masoyiyarka ta ganka a maraice dai ka ɗebe mata kewar rashin ganinka da ba ta yi a cikin mako. To wannan amfanin da nake yi eh shirin da na yi eh shiri-- shirye-shiryen da nake yi kenan a eh ƙarshen mako. Domin kuwa ƙarshen mako na san cewa bani da wasu ayyuka sosai wanda za su sha ƙarfin kai na. Ranakun ayyuka mun riga mun mai da hankali a kan aiki mun yi su. Kasancewan aikin da mukai a ranakun ayyukan shi ya sa ake abun nan ware ranar ƙarshen mako abun ace mujin mu huta. To a ciki kai kuma sai ka shirye-shiryen da za ka yi na abunan hutun ka a cikinta. To wannan ya kasance ni na ɗaya daga cikin muhimman shiri da nake yi a cikin ranar ƙarshen mako domin ganin na yi amfani da wannan ranaku inda suka dace kamar yadda aka bani domin su amfane ni. Wannan ya sa ranar ƙarshen mako ina ɗaukanta da muhimmanci kuma in aka ce ƙarshen mako ya zo za ka gama muna jin ɗaɗi saboda mun san cewa lokaci ne da zamuyi amfani da shi muyi hutu yanda ya kamata. Dan haka ƙarshen mako ranar ce ranaku ne masu muhimmanci a gurinmu. Tunda su ma ah ana hutawa a cikinsu sannan kuma bayan hutawa ma ana abubuwa masu mai ɗanbin muhimmanci a cikin wannan eh ranar ta ƙarshen mako. Wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da nake shiryawa a ƙarshen mako domin ganin babbar rana ta wuce ta tafi a ban zaba ba domin in tabbatar da cewa na amfana cikin wannan rana. Dan haka ƙarshen mako eh rana ce ta hutu mu a gare mu kuma wannan muhimman abubuwan da na lissafo su ne abubuwan da na fi mai da hankali in shirya a cikin ƙarshen mako. Ƙarshen mako dai su ko yara a makaranta suna jin daɗin shi idan aka ce maka ƙarshen mako ya zo za ka ga sai tsalle suke suna ihu domin sun san cewa su ma in suka je gida za su huta ba za su je makaranta yin karatu ba. Abun da suka yi a mako shi.